Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda yana da kyau mutum ya dinga tuna tarwa don ayyuka. Abin da aka koya mana nike yi, wato sanyawa ba matsala ba.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Aaa wato ina zuwa kasuwa ranan Lahadi ko ko ranan Sati saboda ranan Lahadi nakan samu, ina samu lokaci inje kasuwa saboda ina jin aiki ranan Monday zuwa ranan Friday.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburinmu yana da kyau, wato akan amfani da itace a yi tebur, kuma teburin yana da kyau sosai. Shi mukan amfani da shi muyi abunda muke so muyi.

Kana da katin kasuwanci? Eh ina da katin kasuwanci saboda yana da kyau mutum ya dinga samu katin kasuwanci. Wato ina amfani da shi in zuwa kasuwa in yi abubuwan da nake so in yi. Kuma gaskiya ina jin dadin. Ina don s kati kasuwa.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yaya muke dangantaka ta kasuwanci? Ina dangantaka kasuwanci sosai. Kuma ina yin abin da ya kama yi, wato ina jin daɗi in ina haka.

Kana son kallon faduwa rana? Eh, ina son kallon faduwa rana saboda yana da kyau mutum ya dinka kallon faduwa rana. Kuma akwai abubuwa da zamu kan samu a kallon faduwar rana sosai. Yana da amfani ba kadan ba.

Yaushe kake kajin-- cajin wayan ka? Ai ko rana nake cajin waya na saboda yana da kyau a dinga cajin waya. Kuma wato wanda bai cajin waya ya ɗinshi ba, ai waya din ba zai iya, a-a-amfani da shi du duka ranan.

Yaya kake son dafa ƙwai? Inda nake dafa ƙwai shine zan saka ƙwan a cikin, a cikin ruwa kuma in saka a wuta in bar shi na minti biyu ko minti biyar zai dafu kuma zan ci abinci na. Zan ji dadi.

Me kake shirin yi a karshen mako? Abunda nake shirin yi shine yana zan ci abinci, yi da abunda nake son yi wato yana zan yi da abunda nake son yi. Haka nake yi shirin, um, karshen mako.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo saboda ina son in dinga yin kiran bidiyo sosai. Ina jin daɗin kiran bidiyo kuma wato ina jin daɗi iin ina yin kiran bidiyo sosai. Shiya sani kan kiran bidiyo kuma wato ina jin daɗin kiran bidiyo.

Yaya kake neman izinin hutu? Yanda nake neman izinin hutu shine, na aiki dina zan nema hutu kaɗan da zan amfani da shi. Na fara hutu sai in zauna in tuna yanda zan samu jindaɗi.

Ina kake son siya da hutu? Ina nike son siya da hutu? Ah, ina son siya da hutu a gida saboda ina jin daɗin gida sosai. Zanci abincin gida kuma, umm, sha ruwan gida, inyi komai da komai a gida da mutane na.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi sau goma a rana ɗaya. Ina kallon madubi sau biyar a rana ɗaya saboda ina jin daɗi, ina jin daɗin kallon madubi sosai.

Wane launi bangogin ku suke? Gaskiya nima ban sani wane launi bangogi na suke. Saboda ba abin da aka koya mun ba kuma ba abin da na sani sosai. Shi yasa launi bangogin na gaskiya ban sani abubuwa akai.

Kana da manufa na wata-wata? Ina da manufa na wata-wata? Gaskiya ban sani in ina da manufa na wata-wata ba saboda ba abin da aka koya min ba, kuma ban san abubuwa sosai a manufa na wata-wata. Amma in an koya min gaskiya zan sani.

Kana cin sita a abinci? A'a, bana cin sita a abinci saboda bana sace ta a abinci. Abin da aka sa a abinci ne zan iya gan mu na ci abinci. Ba ɗaya bana sa sita a abinci saboda bana so warin sita.

Rubutun ka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau sosai kuma na san yadda ake rubutu sosai. Kuma sanda ina makaranta ana bani, ana bani note in dinga rubutu masu sosai saboda sun san rubutuna yana da kyau sosai. Su malamai suna bani aikin yi saboda sun san na san abun da nake yi.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum saboda yana da kyau a dinga kallon kalanda. Kuma mun san yaushe ne ranar. Kuma mun san yanda za muyin ga yi abubuwa da lokaci ba zai tafi ba. Kuma mun san ranan lahadi, mun san ranan juma'a.

A wane wata ak, ake haife ku? Wata da aka haife ni shine farkon wata, saboda ni ke buɗe, wata da ranar haifu na. Na ina jin dadi sosai.

A wane wata ake haife ku? Wata da aka haife ku, wata farkon wata ne aka haife ni saboda ni nakan buɗe duka a ranar haifuwa, shine akan kira January amma ina jin dadi a ranar haifuwa saboda ina jin.

Sau nawa kake rubuta rahoto? San nawa kake rubuta rahoto? Gaskiya ina rubuta rahoto son goma zuwa son sha biyar saboda ina jin dadin rubuta rahoto. Kuma abunda nake so in dinga yi kenan.

Wane gidan abinci kuka fi so? Wane gidan abinci? Na fison gidan restaurants abincin su yana daɗi kuma ina jin daɗin abincin su. Shiyasa na yi duk abunda nake so yakama in yi saboda yana bani jin daɗi da farin ciki. Kuma komai da komai yana da kyau.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Gaskiya, na fi son kayan gishiri. Amma dai in banda lafiya, na fi son kayan zaki saboda zakin ne zai bani saukin jiki, kuma zan ji dada jikina. Wato gishiri na.

Mene ne abinci da mene ne abin sha da kake fi son? Na fi shan garri sosai. Garri yana da kyau kuma yana bada jiki kuma yana sa mutum ya ne ya samu jiki sosai. Shi yasa ina son garri kuma wato zan iya sha ti da koko kofi.

Ya ya danganta karku da makwabta take? Ya danganta namu da makwabta take, yana da kyau sosai kuma wato, ah, inda suke kuma yana daidai. Kuma danganta.

Kana karatun kafin ka kwana? Eh ina karatu kafin kwana saboda yana da kyau in dinga karatu sosai kuma an san abin da nake yi yana da abubuwan da yake yi man kuma in ji daɗi kai na. Wato.

Wane irin jaka kake kai? Jakan ƙarami nake kai saboda yana da kyau. Mutum ya dinga amfani da jaka ƙarami. In saka wayana, in saka abubuwa ƙanana a ciki saboda yana da kyau kuma yana da amfani sosai.

Me kake yi lokaci da babu wuta lantarki? Abin da nake yi lokaci babu wuta ina je ina yi abubuwa sosai. In babu wuta lantarki ina ɗiboruwa acikin rijiya. Ina abubuwa sosai.

Wane lokaci ne shekara kake fi so? Shekarar da nake fi so shine shekaran goma zuwa shekaran ashirin saba da shekaran, zan iya yin abin da nake son yi kuma zan ji dadi. Yi ta abin da nake son yi, in ji dadi, in ƙoshi, in yi komai da ƙoshi.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokanta ta? Aaa, wanda yafi muhimmanci shine, am, wata yarinya da ake kiran Chike, wato tana da mutunci kuma tana da farin ciki sosai.

Me kake yi da safiya lokaci da ka farka? Abin da nake yi, na tashi in yi addu'a, in yi abubuwan da ya kamata in yi kuma in ci dari jikina, in yi abin da ya kamata in yi.

Kana iya jefa dutse nisa? A'a, ban iya jefa dutse nesa saboda banga banga abin da yake cikin mutum ya dinga jefa dutse. Saikace yara ƙanana.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Ina tuna abinci, abin da nake tuna ke nan. Tin ni yaro ne, ina tuna abinci, duk abin da nake yi ina tuna abinci saboda ina so abinci kuma abinci kuma ina tuna Allah, abin da yake amfani, abin da yake yi.

Kana fi son fanka ko AC? Ina fi son AC saboda AC yana da aiki da yake yi sosai. In ɗaki zai yi sanyi sosai. Amma fanka waje daya a cikin ɗaki ne zai dinga sanyi. Amma AC duk ko ina cikin ɗaki, zai saki sanyi.

Yaya anguwa ku take? Yaya anguwa ku take? Anguwa na yana da kyau kuma akwai wuta, akwai duk abin da ake so a cikin anguwarmu kuma akwai abinci, akwai mota, akwai gida kuma babu surutu sosai a anguwarmu.

Nawa ruwan kake, kake sha kullum? Ina shan ruwan gilas guda shida zuwa takwas ko rana saboda yana da kyau. Mutum yana samun ruwa a jiki, yana da kyau sosai.

Kana cin salati? Eh, ina cin salati. Ina cin da shinkafa sai in saka cream inji daɗin salati. Kuma salati yana da kyau. Ina jin daɗin shi sosai. Wato akwai jin daɗin salati sosai.

Wane irin yanayi kake fi son? Wane irin yanayi nake fi son? Gaskiya bana fi son wani irin yanayi. Ba wanda nike so saboda ba ko yanayin da ake son yanayi kuma yanayi ba abunda nike so ba. Gaskiya nafi son abinda nake mana suna so.

Wane irin miya kake fi so? Na fi son miyan taushe da, uhm waina da miyan taushe. Taushe na fi so saboda yana da kyau, wanda a kan sa yaji sosai. Shi ni ke so, yana da daɗi kuma ina jin daɗin shi.

So nawa kake amfani da wayanka? Ina amfani da wayana sau goma a rana ɗaya saboda yana da kyau. Mazan gandika hasken da yana ido. Nima ina amfani da wayana biyu.

Sau nawa ka ke yin taro a Mako? Ina yin taro sau biyar saboda yana da kyau a dinga taro a Mako. Kuma akwai amfani sosai a dinga taro a Mako sosai. Kuma gaskiya ina jin daɗin haka.

Wani irin kayan daki kake fi so? Nafison kayan baki da ja saboda. Combination yana da kyau.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara saboda yana da kyau. Yana da kyau a dinga shan madara kuma madara yana da daɗi. Ina jin daɗi in na sha madara sosai saboda yana bani farin ciki. Kuma madara ina son dinga sha da gari. Na, na ji daɗin shi sosai.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina cin fruit sosai da alehu. Ina cin abubuwan haka saboda ina so jikina ya tsaya sosai kuma in samu lafiyan jiki. Shi yasa nikin haka.

Me kake yi da rago wa abinci? Rago wa abinci abin da nike yi, na, na nima mai dashi, ci. Amma dai ba ko rana birni nake so dinga ci abinci wanda yabbaci ba. Ba zan iya ci ba sai in bada ma wanin zai ci.